Eh, ina duba kalanda kullum sabili da koda yaushe idan na ɗibi kalanda, ita ce za ta nuna min da cewa ga ranar da muke, ga lokacin da muke. A koda yaushe dibin kalanda yana da muhimmanci sosai a rayuwa.

Ina amfani da BBC ne gehen labarai kuma ina amfani da NTA Hausa. Wa'inan suna ɗaya daga cikin kafafen watsa labaran da nake amfani da su kuma suna taimaka min sosai wurin samun labarai masu muhimmanci.

Ina zuwa aiki cikin lokaci kuma ina shiryawa akan lokaci ba tare da na makara ba, sabili da in fuskanci zuwa wurin aikina akan lokaci. A ko da yaushe idan ina son in je aiki akan lokaci, ina shiryawa da sauri ne domin in je wurin aiki.

Muna da madubi guda biyar, wayen nan madubi kuma muna amfani da su ne lokaci bayan lokaci. Ko wanne madubi akwai inda aka ajiye shi domin a yi amfani da shi kuma wannan yana taimaka muna gefen ɗiban fuskar mu da gefen ɗiban yaya yanayin jikinmu yake.

Ina inganta aikina ne ta hanyar jajircewa da mai da hankali da tunani. Akoda yaushe ina mai zama mai tunani, kamen in ba da umarni ko kuma kamen in aikata abu. Wannan yana taimaka min gehen inganta aikina sosai ba tare da an samu matsala ba.

Eh ina raba abinci ga mutane. A kowane lokaci ina neman ma buƙata wanda ke buƙatan abinci domin in raba musu domin su ma su samu su ci su ji daɗi. A koyaushe rabon abinci abu ne mai mahimmanci kuma ina jin daɗin rabon shi.